A nakan wanke kayana sau guda ko sau ɗaya a mako. Wannan yana kasancewa ranar Asabar, domin ita ce rana da nake iya samu in zanna in gabatar da wanki a gida. Saboda haka wanki da nake gabatarwa a mako yakan taimake ni in aje duk wani aiki da nake yi. Ya kasance ranar shi ita ce ranar Asabar. Domin ina da abubuwan da nake kowace rana. Saboda haka ranar Asabar ta zama rana ce da nake tsayawa in yi wanki na kayan da nake sawa wato sakola a Hausance. Wato nakan yi wannan aiki a ko da yaushe in ya kama ƙarshen mako. Wato kwanaki na biyu da suka rage suka rage na ainifin mako waɗanda ba a aiki misali na gwamnati. Saboda haka nakan yi wanki a wannan rana Asabar a ko da yaushe in sati ya zagayo. Yau wa.

Aaa lokacin da na fi so a be wuce irin karfe huɗu zuwa magariba ko kuma mu ce zuwa karfe shida na yamma. A ko da yaushe wannan lokacin nakan ji daɗin al'amura a cikinsu. Nomiyar rana ta riga ta sauka ko kuma ta ɗanyi ƙasa tana gab da sauka gaba ki. Da yasabarka na'ima ta sauka a ko'ina. Nakanji cikin yaba yar itacuwa nasamu kaina inatsu inyi wasu abubuwa na shaƙatawa domin sanyi ko kuma ainihin wai wato aaa yanayin ya canza zuwa mai daɗi. Babbar rana za ka iya tsaya ka yi nazari mai kyau shigo cikinka wanda ba za ka sake samun wasu abubuwa na damuwa ba. Misali ma zafi wani abu ne da ke taimakawa wani sarayuwar ɗan adam ta shiga damuwa. Saboda haka nakanyi amfani da wannan lokaci na yama karfe hudu zuwa karfe shida.

Kaga na kunna? Eh, ƙwarai da gaske, ah, addu'a a matsayina na mutum kuma Bahaushe kuma wanda ya gaji addini na na Musulunci, a ko da yaushe na yi, ina sallah guda biyar. Saboda haka duk na yi sallah ta asuba, zan yi addu'a. In na yi azahar, zan yi addu'a. In na yi la'asar, zan yi addu'a. In na yi magriba, zan yi addu'a. In niyi ishsha'i, haka ma zan yi addu'a. Domin haka addini na ya tsara min kuma idan nayi zan ga ladad ta. Saboda haka addu'a wata abu ce, makami ce ma, yauwa ka wagga irin ma a ce makamin mumini. A matsayina na musulmi idan ma ba na addu'a, zan ji a jikina lalle ban da wata natsuwa a rayuwa ta. Domin addu'a ta zama mini kamar wani, ah, ginshiƙi wanda ba na iya rayuwa sai da ita. Addu'a ta taimake ni sosai hanyoyi da dama. Domin kuwa akwai maganin talauci, akwai maganin ƙadarori, akwai maganin wasu abubuwa waƴanda ba ka sha'awa su su hwaru gare ka. Amma sanadiyya addu'a sai kaga Allah ya ɗauke maka. Lalle ina addu'a kullum a kowane lokaci.

Aaa ƙwarai dagaske, ina duba kalanda a kullun. Kasancewa ta mutum mai nazari a dukan abun da zan gabatar, zan tsaya ne in tsara shi. Yau gobe ina da aiki kaza, gobe ina da aiki kaza. Shi ya sama nake da kalanda a gida na. Na san gobe ga aikin da zan tunkara. Lalle amfani da kalanda a kowani lokaci yana nuna cewa mutum yansan abin da yake yi. A to yanzu misali, nace yau litinin ko kuma Talata. Jiya na gabatar da aikina wanda ya kamata ace na ƙare shi ranar litinin kuma na yi shi cikin nasara na ƙare. Haka kuma yau Talata, yanzu ma haka na ƙare aikin da nake yi a Talata. Kaga kalanda tana ƙara nuna cewa abin da nake yi a ko da yaushe abu ne mai mahimmanci kuma da lokacin daya kamata a yi shi. Domin kalanda tana ajiye records din ko kuma muce tana ajiye ainihin jadawalin ayyukan da ka gabatar ko kuma da zakai. Saboda haka kalanda abu ce mai mahimmanci ga rayuwar ɗan adam musamman ma'aikaci. Kai ko ba ma'aikaci ba, kowane ne ka ke amfani da kalanda, za ta ba ka ainihin abin da za ka gabatar a kowani irin lokaci cikin tsarin su.

Kwarai da gaske gaske domin amfani da lema idan ana ruwa nakan iya da samun damar in fita daga inda nake zuwa wani wuri. Domin lema ai za ta baka kariya ko ba komai ka kare jikinka daga zubar ruwa a jiki. Yauwa to lema ina amfani da ita ko ba ma lokacin ruwa ba a lokacin zafin rana mai tsanani nakan yi amfani da lema in isa duk inda zan je. Ko da ina misali ma na ta na ta fi amfani a lokacin nake tafiya a ƙasa. Lema tana bani haɗin kai sosai ƙwarai da hanzali ba tare da samun kowacce irin matsala ba. Domin lema idan an maganka da lema wato an san ka shirya ma wani abu mai muhimmanci don tunda ka ɗauko lema ka kama hanya kana tafiya to a wannan lokaci akwai abu mai tsanani wanda ke takura ma tafiya. Saboda haka lema tana aikata aikin a zo a gani a lokacin da kake amfani da ita. A wannan lokaci ka isa ka cimma burinka na rayuwa. Yauwa lema ƙwarai dagaske nake amfani da ita ba maganar wasa ba.